Ina yin aiki bayan lokaci amma idan da uzuri mai ƙarfi, misali a uzurin gaggawa yakan isa ko bayan lokacin da nake aiki ne idan aka tsanar mun da shi nakan yi alfarma na yi aikin.

Ina miƙe jiki da safe domin tabbas in ka tashi da safe za ka ji jikinka ya nawi kuma ka sauke gizi. To idan ka tashi dole za ka sauka ka yi miƙa domin gaɓoɓɓan jikinka su sake. Nakan yi wannan sannan kuma nakan ɗan yi aikace-aikacen da zai ɗan motsa min jiki jini na ya saki.

Eh jakanda na ke amfani da shi wayan ci ko tafiya zan yi na goyawa. Do min yana yafi sauƙi wajen riƙewa ko da da wasu abubuwan a hannun ka, za ka sa shi a bayan ka, maimakon ace a hannu za ka riƙe shi.

Eh, mafi yawan lokaci nakan yi rubutu akan abun da zan kashe idan zan tafi kasuwa. Domin idan na tafi ba tare da wannan ba, nakan kashe kuɗi fiye da abun da na kimanta kashewa, ko kuma na je na siya abun da ba ya cikin buƙatun da nake so in kashe kuɗin a kai. Shi ya sa rubutun yake da mahimmanci a gurina.

Eh tabbas nakan bada barkwanci musamman yayin da muke zaune a gida da yara da iyaye da kuma sauran abokan arziki. Yayin da aka ci abinci da kuma na kan ɗan yi labari na barkwanci da zai ba kowa nishaɗi da dariya.

Yadda nake tsara ayyukan da suke da muhimmanci a wajena shine duk yayin da nasan ina da aikin da zan gudanar mai muhimmanci, nakan sa shi a raina da na tashi tun na tabbatar gadan-gadan domin aiwatar da wannan aiki. A mafi yawancin lokuta ma nakan sa mai kararrawar buga a wayana da lokacin yayyaittina saddani domin gudanar da wannan aiki.

A muna da kyakkyawan dangantaka da shugaban ɗan aikinmu musamman wajen abubuwan da ya fi so da ba shi so. Muna kiyayewa ƙwarai da gaskiya domin biyayya da kuma bin doka da girmama.

A'a bani son wazaze masu hayaniya. Ban ci kasan hayaniya ta yi wa ba musamman na surutai. Na fi son ko da yaushe inda na fi son zama ko inda ake tattauna abubuwa masu muhimmanci ko kuma inda hayaniya ma in za ta kasance ba irin wadda za ta dame ni ba.

Muna da dangi masu yawa a tattarar mu a gida. Aƙalla mun kai mu goma sha biyar gaba ɗaya a gida. Wasu zaka ga jikoki ne, wasu ƙanne, wasu yayyi sai kuma iyaye.

Eh, mafi yawancin inda nake zuwa ciyadda hutu na kan je wasen shan shayi, daga nan kuma wani lokacin na kan je bakin ruwa domin yin linƙaya a cikin kudidifi na yin wanka sannan kuma in samu massage.

Eh ina son abincin da na fi so daga ciki akwai sakwara ina jin daɗinta mama na tana yin shi. Sannan akwai abincin gargajiya da muke cewa dambu shima ina da sha'awar shi sosai. Sannan kuma ina son shinkafa da wake. Wa'annan abincin kala uku sune abincin da na fi so fiye da kowanne.

Eh, nakan yin kwana kullum daga karfe sha biyu na dare zuwa ɗaya a wannan lokacin nake yin bacci. Kuma ina ɗan aiwatar da wasu abubuwan da aikace-aikace da daren sosai. To, nakan kai har haka ban yi kwana ba. Amma da sha biyu ta yi kuma na shigo lokacin da zan iya yin kwana.

Tabbas ina riƙe lema lokacin ruwa da damina ko kuma yayin da rana tayi ƙarfi sosai. Na kan rike lema domin musamman da damina ba abun da bana so irin ruwa ya dake kai na. So ya riƙe ta sosai.

A'a ina tabbatar da ingancin aiki yayin da, na gudanar da abin da aka buƙata a aikin akan yadda ake son shi. Sannan kuma nakan gamsu da tabbatuwa ingancin aiki yayin da na tambayi shi wanda aikin ya gudana akanshi, akan yaya yake yi ya, kuma ya ji abun da yake buƙata a mai. Wa'annan sune hanyoyin da nake tabbatar da ingancin aiki.

Tabbas ina yin ciniki a kasuwa kwarai da gaske sosai ma kuwa. Wani idan kaji za ka buƙaci, kaji kuɗin kaya sannan bayan ka zo kuma ka buƙaci ragi ko kuma sauƙi akan abunda a ke sayarwa har ka samu ku sasanta da mai sayar da kaya.

Tabbas na kanyi addu'a kullum idan na tashi da safe na yi sallah, bayan na yi zanzona an yi addu'o'i ga Allah subhanahu wata'ala domin ah samun biyan buƙata da kuma samu kariya a rayuwan mu ta yau da kullum.